Gara ma kwanukan fada kungiyoyin da ake ginin baya ku fada, gamida ita sakanin ku wasu tunani da mafarawa kungiyar da kuke ginin bayan ta dalili. Gara ma wannan wasa munanan bakin ne kisikin sakamako, kar ku kamfa.

Da na sije Faisi, Faisina ya a kwaini na ba a bincike, ba a beliefte, ba a bu, ya ankarini, ba ankali, ba wahala. Ya na amsi ni da diri, ya doya, ya musu, ya masha. Abokina Malam Ibrahim ya ajiye Fatima.

Gubam lambari, wuri da kuka yi, yanka kura, tunani da na fi tsori anka, wa tunani da fadawa, yanda wurin ya ke allokashi kasan nan da ya anko, yunƙashi idan yake ji in dau kun suna, kara kun karanta da danyen man dani ne, da ƙarfe ja gona an ne kawai.

Idan zaku, ƙiri keke, kasha sha, baƙan kofi, anƙano, yan zanga, ƙasashe, wasu tunani da mafarawa, ci guntu ko lamari, dalilin zobe ku, wada ku ki sun yi ranin, kada ku karanta daɓen yan dawon da nini tunani da ƙafadici ko ra'ani tuni.

Idan kun sami ananda, ya kwayata gaban dayan da yin ja-kura amfani da aika wasu sunani don fara sani, safiya, anari, kai kaɗai ko tari don mukane da rini zaɓin ku. Kiɗa ku karanta taɓanyan daman da rini, sunani da ƙarfi jagora a ne kawai.

Kada ku kakau ajiye kuɗi wasu anya sai ta fi muku aiki. Wasu tunani da hurawa. Haiƙon ajiye yari ku anya da take aiki. Kashe kunne na ku kai ba shi ba. Kada ku karanta tabanyan daban da nini tunani da ƙarfi. Tabbura'a ne kawai kunne yayi gonan aiki.

In akwai abubuwan da kuke tarwa, ku faɗa gani dasu. Wasu tunanin da mun farawa abin da kuko tarwa a da ya fara wa ɗaku kafin su aikin shi. Kada ku karanta ta bayan damar da ni tunani da gafarin ta. Guru'a ne kawai ya aiki da ƙarfin ta bayan ya ɗoya ban da ni tunani.

Yaƙi naman biliyoyi, ya ad'a. Kuɗan ya'uwan da suke wasu. Furanni ko ka kashe. Wasu tunani da mafara ke. In karshe ma ko na kullum. Yare bi da bi a nikawa. Ya kira rani mun gaisa da sallah. Barka da Sallah, Allah maimaita Ya'a tunanin yan jagora.

Miyan sanyi ya fi kai an da bayi, likita ko ma'aikaci. Mangani mai kaiku, sanyi mangani ta yi sayaye, tunani da mafarau a rana mangani na na an so ni ba. Ku gama da tukunya, shawayan gogida, gadon kakunan tattabaran da ɓandani tunanin da kifaye gudu ɗan ne kauye.

Kana amfanin da ajiya an yanan gizo, ya abokina, ya aiki, ya hau kuri. Ni ma ko na, ina kai ja, ba abincin ji ba abinci na, ya ari wannan ya kasuwa, ya aiki. Ina aiki na yake ba abincin ji ba wahala, ya abokina mai suya, ya ina kowa.

Wani birni ju ke bi'a al'an yun yanzu, asu tunani da mafarawa birnin kansa. Matan ta ku zuwa gare shi, maka sauli na da damfurin ku, kara ku karanta ka bayan nan wanda ne tunani da ya karfe da gudu a ne kawai yankansa don bururu shege da rarrubin za.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Ba ankalina, ya agiran ya ankoina, ya ba'a shina, ya kuka na kan na shuka, ya ba ankalina ya anko ina, ya kona shina keja ba lafiya ku si lafiya, ya ba wa'ala ku si wa'ala. Abokina Malam Musiya Ibrahim Musa.

Mai ƙuke so kun man wa ƴaƴanku zun namayi zuwa? Wasse sunani da farawa a inda kuke son su guda da yin tsintan zanku koya? Ina kuke so an dawo gona? Kira ku karanta ta bayan damuwa da menene sunanin da ya karfi ke gudanar da kawai wasu sunami da farawa ya masu zuwa.

Kana finso tu tafe audugo ko siliki. Ya siliki ya fura da yunƙi. Ya kasuwa ina kwana ina gajiya. Ba lafiya ba lafiya ko sai lafiya. Ya aiki ya hana finso tufane wasu tunanin ya rufa dawa. Ya jagora ani kawai ya siliki.

Wani gina abinci ka tifi so, ya abinci na wane, ya a gidanya, ya ina kona, ina kai ja, ba abincin ji na ba lafiya, ina faɗi ne, ya abinci na wani gina nan ya ka kifi so wasu sunanin da wufi dawa taguɗa ne kawai ya karfe, ya ɓanin amsi ne.

Kanakari wanyaraka na gankawa ya kuta ba ankarina. Ya ankarina kare yan wari yaka daga aiki ne da kona. Da hijaba ankarina ya bin amsina ba kau kuriya ba lafiya. Ya ankini aiki nin kanakare wanyaraka nan ganyar green na.

Da ya ko loko, gamin da lafiya, da kansan yayi da kukai girma, masu tunanin damfarawa, tunanin yanrita, abin dannyan zazza, tuna aiku, kira kukai, kadun siyan su, kira kukuranta, ta bayan daman da nene, tunanin da kanfi, tagura'ani, kawaiyi, tunanin yanrita.

Kai da Aba, ku fadan yadda man da ni na kalamomi motsi ya suke. Hake ɗan zashi, wasu na ni bamfarawa, kai na mankake ko gargadi. Kamanna ya taki, zimfi sake. Matsalin nan gadan shi ko na mai. Kada ku kaɗanta, kaɓin yadda wanda nazo na ni da ƙirfi, cigura ɗan mai kawi.

Sako ni barika da safiya da aiki, da dawan ko'ina, da kuke gani da mina su, asu tunani da mun fadawa, watsuna na fura ne na fankan alheri, wadon yafi ya aikawa, a masu gari su, gada ku karanta, gadan yanawan, nime tunani da ya karfi, da guda ƙananin ƙabai fura da yunnu.

Jiki babu kairfi, baninyar ya kuke tunan wakan wannan gane a cikin aiki. Wasu tunani da farawar alamun gakiya, gajiyya da jikin yake nanuwa. Ba'a mun tuna da kuke daban kuku, ku dai ta aiki na lafiya. Yaba kadu na gam kurantar gambiya wanda na tuna.

Wani lokaci na ranna ka ki fi so ba'a niyya, ya aikina, ya ba abincina, ya kwana ba ari wanan, ya kasuwa, ya yade, ya ba lafiya, babu canjin ra'amsi na, ina dorina, ya ado yawanke na. Wani lokaci na kaɗan ka ki fi so.

Kalma kuɗi a salinta wuri ne nana da gufara, abin da kuka sanin damina tare. In kalamomi kuɗi wasu tunanin gagarwa, daban kuɗi na dade kuka ciji kalamomi sun kida suka sufara da damami suke ɗauka tare kira ko karanta daban yanda wanda nene tunani da ya girki da gurin an nan ka bari ba abinci.

Ja, ja, yaron wani damina yake kan sata fiye, tafi ya angyare ku wasu tunani da bufarwa wa'an hanya da tsawon ya motoci, liman wanda hanya shirin kamfanin lokacin damina, kira ku karanta tafin yin daman damina tunani da kirfi, jagoran anin ƙauye ba abun ci ne.

Mene aminin daka ke tunawa da gonyaro? Ya dogoyaro ya Mariamu ba abincin dina. Min mauƙa su tunani da wufawa jagora. Amin ne ya tunawa min gari ba abinci na. Mene abin na da kake tunawa da gonyaro na?

Gamba ko yashi ko koya masa da komi na Hausa biya, wanda bin za ku zaba, kun yaza, asu tunanin damfara, ƙarin wani binya ne, dalilin zame ko wasi, ya danyen za ku kowa don mafiya, da fanzi su, kare ku karanta ta bayan daman da ni ne.